Eh ina kwana a ciki. Ina kwana ciki saboda a ciki yafi, yafi tsaro kuma sai in ana sanyi da kuma yafi kwance hankali kuma babu sauro kuma ni dai gaskiya bana kwana a waje, a ciki ɗin yafi min sauƙi.

A'a gaskiya bamu da Wi-Fi a gida. Ba mu da Wi-Fi a gida ko wani amfani da nashi datanshi awaya yana amfani da shi a browsing. Eh bamu da Wi-Fi a gida gaskiya, amma dai ana ƙoƙari a gaza sa Wi-Fi ɗin a gida saboda kowa ya samu ya dinga amfani da shi. Amma dai yanzu kam bamu da Wi-Fi a gida gaskiya.

Gaskiya yanayin ɗakin da na fi so shine yanayin da ɗaki yake nan da ɗumi ɗumi, babu sanyi. Ɗaki na ɗan dai-dai, dai-dai windo arufe ba haske sosai, yana nandai kuma ba hayaniya, ba jama'a sosai, ba kaya sosai ko ta ina. Wannan dai gaskiya shine yanayin da nake so a ɗaki. Ɗaki ya zama da ɗumi in ana sanyi in na shiga ɗaki, zan ji ɗan dai-dai dai-dai ba zan ji wani iri ba kuma ɗaki ya zama da kamshi.

A'a bana yin harsashi lokacin bacci. Eh, in na kwanta bacci bana harsashi saboda in na tashi ba a ce min na yi harsashi. Amma da cike watana, mutum zai iya bacci bai san yanayin da yake ciki ba saboda ban san ko ina yi ba amma dai ni dai a yanayin da ake gayamin bana harsashi lokacin bacci. In na kwanta bacci shiru kawai ake ji ba a ji wani harsashi da sauransu.

Eh to ina iya busa saki amma ban iya sosai ba gaskiya. Saki ban iya sosai ba amma dai ina iya yi. Kawai dai ban iya sosai kamar yanda wasu suke yin saki, su busa shi har ka ji ƙaran shi sosai, hakan nan gaskiya ban iya ba. Ban iya ba amma dai akwai wayanda suke kusa da ni, ina mamaki mayan da suke busa saki.

Eh to, yanda nake ajiye kuɗi gaskiya ina iya ajiye kuɗi a cikin takadda, ina ajiye kuɗi a cikin jaka ko kuma in ajiye shi a banki, asusun banki. Wannan wuraren nake ajiye kuɗi kenan. Ina ajiye kuɗi ne a cikin takadda. Mafi yawanci dai na fi ajiye kuɗi a cikin takadda saboda ya fi min daɗin ajiya.

Malamin da na fi so gaskiya shine malamin karantar da addini da kuma malamin lissafi. Wannan shine malamin da na fi so gaskiya. Malamin da suke koyar da addini, zamantakewa, zama da mutane, yanayin da ake zaman rayuwa, yanayin da ake tarbiyya da kuma malamin lissafi. Don in na iya lissafi, na san dai an iya abu buwa da dama kuma rayuwa zai min sauƙi.

Yanda nake shirya ayyuka gaskiya shine ina nitsuwa, in nemo duk wani abubuwan da na san dai shine zai sa aiki ya tafi. In ajiye kusa da ni, in shirya komai in ajiye shi daidai yanda ya kamata, komai in tabbatar yana nan kusa. Duk abun da ake bukata a yi aiki da shi zan kawo shi kusa in ajiye, in shishshirya komai da komai, in tabbatar komai na nan a daidai. Duk wani abun da babu to zan san yanda zan yi, in nema abun in kawo shi ko in nema wani mafita da na san ya kamata saboda aikin ya shiryu yayi daidai. Domin in an zo an gani a san eh wannan yayi aiki, ya shirya aiki daidai.

Eh to gaskiya ni dai ba mai son ɗaukar hotuna bane, amman dai ina ɗaukar hotuna sai dai ba sosai ba. Gaskiya ni ba mutumin da yake son ɗaukar hoto ba sai dai in wata rana na yi wanka ko in lokacin biki ko kuma badde ko wani taro to shine nake ɗauka. Amma sau ɗaukan hotunan da nake yi ba wai ɗaukan hotuna na bane sai dai ko in ɗauko hotunan mutane ko kuma yanayin da ake ciki a wuri kusa da ni haka.

To lambar na, lambar mu mai albarka gaskiya shine lamba na uku. Wannan shine lamba na dai saboda ni ne na uku a gidan mu. To ni dai gaskiya shine lamba na mai albarka. Kuma yawanci a makaranta za ka ga lambar na makaranta yana zuwa a na uku ne. Kuma ana iya ɗaukan na uku a aji dai da sauransu. To ni lambar na mai albarka gaskiya shine lamba na uku.

Eh, inda nake gina dangantaka da kasuwanci gaskiya shine in nazo wurin kasuwanci ina ƙoƙari in ga, mm, 'yan kasuwa sun, na yi zaman lafiya da su kuma kostomomi su ma sun zo mu yi magana da su a cikin kamala, a cikin murna, a cikin farin ciki kuma bana jayayya. Ina ƙoƙari in ga na biye da kostomomina yanda ya kamata, an gama lafiya kamar yanda sukazo lafiya an fara lafiya kuma ina kyautata musu wurin sayar da abubuwan da nake yi na kasuwanci.

Abinci da na fi so gaskiya shine shinkafa da wake. Amma a shinkafa da waken ma na fi son wake. Eh, wannan shine abincin da na fi so gaskiya. Saboda tun ina ƙarami da ban ma yi wayo ba, mamana take cewa na fi son wake sosai, ina cin wake. So abincin da na fi so shine wake. Amma shinkafa da wake da stew wannan abincin da na fi so sosai.

Launin da na fi so gaskiya, launi shine launin ƙalo blue, kalan sama. Eh, kalan sama kenan shine kala blue. Wannan shine launin da na fi so, yana min kyau da kuma ina son launin ja, ja shi ma launi yana min kyau sosai. So launi biyu nan dai gaskiya su ne na fi so a yanayin da nake.

Eh kullum sai na duba kalanda. Kullum ina duba kalanda in ga yanayi kuma in ga wani abu ne za a yi a gaba ko wani rana muke ko in kalla eh maybe ako wani abu da na ajiye a kalanda wanda maybe ina so in yi wani abu bayan kwanaki kaza to shi yasa nake duba kalanda kullum. Gaskiya kullum ni mai duba kalanda ne saboda ina aiki da kalandar sosai saboda rayuwa da kuma tafiyar da wasu abubuwa a sauƙi da kuma gane wani abu in zai faru ko kuma wani abun da za a yi a kalandan a bayan kwanaki ya zai zo shi sa nake duba kalanda.

A'a waya na bata daidaita haske da kanta. Ni nake canjawa da kaina saboda daidaita haske da kantan nan aka ce yana ɗan sa batirin waya damuwa. To sai yasa ni da kaina nake daidaita haske, in yamma yayi in rage hasken waya, in gari ya waye in ƙara hasken waya. To ni haka nake yi gaskiya bana barin waya tayi da kanta. Ni da kaina nake yi saboda gudun ɓacewan batir.

Eh gudu na fanka da na fi so gaske shine gudu na uku. Bana son gudu na fanka na ɗaya, sai dai in dai fankan bai da ƙarfi shine na ke sa na ɗaya mai ƙarfi kenan. Amma in fankan bai da ƙarfi in yana da ƙarfi to gaskiya gudu fanka na uku na ke sakawa. Ko gidan mu ma sun sani mutanen gidan mu sun sani bana son sa gudun fanka yayi ƙarfi sosai don bana son iska sosai yayi yawa. In yayi yawa yakan iya hana ni nufashi, yakan iya damina ko ya sa ni wani ciwo ko mura ko ciwon sanyi na jiki da sauransu.

Inda nake aiki tare da kungiyar gaskiya shine muna haɗa kai muyi aiki, muna zama mu duba, mu bada shawarwari tsakaninmu, tsakaninmu muyi aiki yayi kyau. Muna daraja juna, ba ma faɗa da juna, muna kokari mu ga munyi aiki ya tafi daidai, mu gama a kan lokaci kuma in wanni na da damuwa muna taimaka mishi. In wani ya shiga duhu a aiki bai fahimta ba muna nuna mishi ga yanda ya kamata. So wannan shine ai yanda muke aiki da kungiyar gaskiya.

Abun da nake saya daga kasuwa, ina sayen kayan abinci, ina sayen kayan sawa, ina sayen takalma, ina sayen hula, ina sayen abubuwa de dama. Duk wani abu dai da ya kamata in ma na ga ban da shi, in ina da kuɗi ina so in siye shi ina saya a kasuwa. Ina sayan omo da sabulu wanda zan yi wanki da shi da wanka, ina sayan man shafawa, ina sayan abun da zan ci, kayan kwalam, abubuwa da dama dai ina saya a kasuwa wanda dai na san nake bukatan shi kuma ina da kuɗi da zan saye shi.

Eh ina cin mamman far tallace-tallace saboda tallace-tallace abu ne da yake da kyau. So ina cin manufar shi, gaskiya ina ƙoƙari in duba kuma yana biya min bukatu. Wani tallan sai ka ga ya zo a daidai lokacin da nake so abun da ake tallan shi. Eh kuma wataran in na yi tallace-tallace ni ma da kaina, na abu sai in ga ya je wurin mutanen da ya kamata da suke so tallace-tallacen.

Gaskiya bana musafaha da mutane sosai, saboda ni mutum ne da nake son inga nazo da kowa lafiya kuma musafaha da mutane. To abu ne wanda ya danganta da yanayin mutumin da ka haɗu da shi. Eh wani mutum ka haɗu da shi yana so ka mishi musafaha, wani kuma baya so. So ya danganta da yanayin mutanen da yake ta da kake tare da su ko wayanda ka haɗu da su.

Gaskiya ni nafi son alkalami. Fensir ya danganta da yanayin aikin da zan yi. Watakila aikin da zan yi aiki ne wanda yake, yake bukatan fensir, to sai in yi amfani da fensir. In kuma aiki ne alkalami sai in yi amfani da alkalami. Alama dai nafi son alkalami gaskiya saboda alkalami yana da daɗin sha'ani fiye da fensir.

To gaskiya bana, ina iya bada barkwanci amma ba sosai ba saboda ban da gidan kaina. Kuma barkwanci abu ne wanda ya kamata mutum yana da gidan kanshi, yana da wurin da zai bada barkwanci de da sauransu. Toh amma de ina iya kokari na dai inga na iya bada barkwanci din, dai-dai gwargwado, dai dai karfi na dai-dai yadda zan iya in yi.

Toh ina amfani da matashi guda biyu ne gaskiya. Eh, da nake da su matashin da nake da su nake amfani da su guda biyu ne. Ɗaya in na rufa in na ajiye, ɗaya kuma in kwanta kai ɗaya kuma in rufa. Wannan dai su ne matashin da nake amfani da su. Eh, a dai a kullum. Biyu ne matashi sai kuma wataran ina yi amfani da guda uku ma amma ya danganta da yanayin da nake ciki ko kuma in ina da shi.

Eh ina rubuta kashe kuɗin aiki. Gaskiya ni mutum ne da nake son lissafi, nake so in ga duk wani abun da na yi yana cikin lissafi, yana cikin tsari. Bana so in ga na kashe kuɗi ba lissafi. Sai sa nake rubutawa. Na rubuta dalla dalla ko wane rana nawa na kashe, nawa ne ya kamata, yana nan nawa ya rage na sauransu.

To gaskiya, saoin da nake kallon waya na ba zan iya kirgawaba. Ina iya kallon waya na bayan kowane minti biyar-biyar ko goma in ba dai bacci na ke yi ba. Saboda ina yin abubuwa da dama a waya. A waya na ke aiki, a waya na ke kallo fina-finai, a waya ne na ke jin waƙa, a waya na ke tura sakonni wa mutane, magana da mutane da sauran su.

Eh to gaskiya ban iya yin iyo, iyo ba. Eh iyo gaskiya ban iya yi ba saboda ban saba zuwa wurin ruwa ba, banje in yi iyo. Amma dai na san dai zan iya yi, in naje yin iyo. Amma dai a yanzu dai ba zan iya ce na iya iyo ba gaskiya. Kawai dai zan ce ban iya yin iyo ba gaskiya.

To gaskiya, ban da wanda yake kakkafa min baya saboda ban taɓa yi, ba a taɓa min ba tukuna. Amma dai ina so in je a fara kakkafa min baya. Hmm, amma dai a hankali. Sai dai a yanzu gaskiya, ban da wanda yake kakkafa min baya.

Eh ina kunna kendir a gida. Ina kunna kendir a gida in dare yayi in ba wuta, ina kunna kendir watarana kuma in zan yi karatu da daddare sai in kunna kendir in yi amfani da shi saboda haske, saboda inyi karatu da shi. Wataran kuma ina kunna kendir saboda in ba wuta ba haske shima ba wani abu sai dai dole ku kunna kendir.

To, gaskiya ya danganta. Ina yin wanka da safe in zan fita in kuma ba fita nayi ba, in na fita naje nayi aiki da safe na dawo nayi datti, ina yin wanka. Amma dai nafison yin wanka da safe da kuma da daddare. Wannan sune lokutan da nake yin wanka ko kuma da rana, rana saboda zafin rana ya zo, ruwa ya ɗan yi sanyi. Daidai yanda mutum zai yi wanka da shi, zai yi wanka da shi.

Eh, lokacin da nake kula da gashin- gashi na gaskiya shine kowane ran Juma'a nake kula da gashina. Amma dai kullum ina kula da gashina, in gyara shi, in duba shi dai kamata da sauransu. Amma dai na fi kula da gashi na ran Juma'a, in je a rage min gashi, a wanke min gashi ko kuma in wanke da kaina. Amma dai kullum in zan yi wanka ma dai ina kula da gashi na, ina gyara shi ina wanke shi.

A'a, ba na sanya safa kullum gaskiya, sai dai in zan sa takalmi kobashu ko kuma in ana lokacin sanyi to shine nake sanya safa gaskiya. Kullum in zan yi bacci, in zan fita waje lokacin sanyi shine nake sanya safa. Amma a yanzu ba kullum nake sanya safa ba saboda yanda muke ciki ba kullum ake sanyi ba, wataran zafi ake yi kuma bai kamata in sa safa a lokacin zafi ba.

To kayan ɗaki da na fi so gaskiya shine kayan, ah bacci, kujeru, fanka, kayakin ɗakin da na fi so gaskiya kuma kayan sawa su kayan sanyi, kayan hula da sauransu safa, rigar sanyi da sauransu.

Gaskiyane nake sasanta rikici a aiki shine ina zama in ji duka bayanai na wayanda suka yi rikici. In ji wane abu ne ya faru, me ya faru, taya aka yi abun ya faru har aka yi rikici. In zo na in sasanta, in musu bayani, in musu nasiha, in gaya musu daidai, in gaya musu wanda ya yi laifi, in gaya mashi laifinshi, wanda kuma ba shi ya yi laifi ba in gaya mashi yanda zai haƙuri kuma yanda gobe dai za a kiyaye.

Eh to gaskiya na fi kuzari da yamma saboda da safe an tashi bacci kuma yanayin da ake ciki sanyi da sauransu. So na fi kuzari da yamma, lokacin da na fi kuzari in zan yi aiki ko kuma wasu abubuwa. Don lokacin rana na sauka, kuwa lokacin mutum ba bacci yayi ba, mutum yana cikin yanayi ne mai kyau.

Teburinmu a wurin aiki yana nan tebur ne na katako, kuma tebur ne bai da tsayi sosai. Tebur ɗin yana da girma yana da faɗi. Ya kai faɗin ƙafa bakwai eh faɗin shi yana. Kuma tebur ne gaskiya tebur na da kyau, yana da walƙiya kullum ba datti yana da kyau.

To shagon da na fi zuwa gaskiya shine shagon kwamfuta shine na fi zuwa. Saboda abun da na karanta kenan kuma aikin da nake so kenan. Da kuma shagon sayadda kayan provision. Wannan sune shagon da na fi zuwa. Eh, sai kuma ina yawan zuwan shagon magani. Ma shima sayan magani da sauran su.

Eh to ina amfani da sauro net gaskiya. Ina amfani da net na sauro, ina da shi saboda sauro gaskiyar in da nake akwai sauro sosai shiyasa nake amfani da net na sauro don ya kare ni daga cizon sauro da kuma wasu ƙwari da suke yawo.

Gaskiya, yanda nake shaƙatawa lokacin hutu shine ina neman wuri in zauna, in nema abun da zan sha kamar lemu mai daɗi, in kwanta shiru, in nema wuri inuwa inda akwai iska mai kyau, in kwanta ba wurin da ba hau wurin da ba hayaniya ne kaɗai, in kwanta in huta ko bacci.

Eh to banda manufa na wata-wata gaskiya, ni mutum ne da nake da manufa mai kyau. Manufa kuma na a hankali nake yin shi. Ina tunani kafin in yi abu, ba wai ina yin sauri-sauri na wata-wata ba. So banda manufa na wata-wata gaskiya, komai na atsari nake yi a hankali.

Gaskiya irin jaka da nake kai jaka ne mai kyau, mai tsari. Jaka ne wanda yake da amfani, wanda zan iya yin abubuwan da na san yakamata a kai. Komai ba tare da damuwa ba. Duk abin da zan yi kuma jakan zai yi mini. So shi ne jaka da nake kai jaka mai kyau, mai amfani.

Eh ina sanya agogo a hannu saboda gaskiya ni agogo, agogo abu ne da yake, da nake son shi tun ina ƙarami har in har da na girma. Yanzu haka ina da agogo sun kai biyu kuma haka kawai sai in saya agogo in na ga yamin kyau ina sawa kuma a hannun dama a wannan hannun nake sanya agogo kenan.

Eh to, yawan dangin mu a gida gaskiya suna da yawa, sun fi goma. Gaskiya yawan dangin mu a gida. Ba zan iya cewa ga yawan dangin mu ba amma dai a gida dai a yanzu haka dangin mu sun fi goma. Sune yawan dangin mu saboda muna da dangi da girma. Dangin mu suna da yawa sosai. Bara'a iya ce dangin mu don akwai dangin mama da gefen baba duka so mu na da dangi da yawa.

Eh ina fatan samun cinyawa gaskiya, saboda abu ne da yake da kyau, abu ne da yake da muhimmanci, yake da tsari. Hiyasa na ke fatan samun cinyawa. Eh don in mutum ya samu cinyawa, abubuwa zai zo da sauƙi, abubuwa zai zo yanda yake so, yanda ya kamata, yanda ya kamata ya tafi. Abu ne zai zo a tsari, a yanayi yanda za a fi jin daɗi.

Eh to, yadda nake jagorantar mutane gaskiya shine ina kokari inga kowa ya fahimci abin da ya kamata. Kuma in ba da umarni mai kyau yanda kowa zai iya bi, yanda aiki za ayi ya tafi daidai. Ina kokari inga na haɗa kan mutane a wuri ɗaya. Na sa kowa ya nitsu kuma yanda babu wanda zai raina ni, yanda za a bi da aiki ya kyau. In an gama kowa zai ji daɗi kuma a yi shi cikin nishaɗi da murna da walwala.

Gaskiya ina amfani da waya na sosai. A kullum ina amfani da waya na. Ina iya ce ina amfani da waya na sau ishirin ko talatin a rana. So gaskiya ni mai amfani da waya ne. Gaskiya bana wasa ina amfani da waya sosai. Ba, bazan ce ina amfani da waya so biyu ko so uku a, ina amfani da waya na sosai. Ko wane inda ba bacci nake ba, minti goma, minti sha biyar, minti ishirin ina amfani da waya.

To, abin da nake yi da yamma kafin in kwana gaskiya ina ɗan motsa jiki, ina fita in motsa jikina kuma ina ɗan yi wasu ɗan ƙananan ayyuka. Ina tabbatar duk wani abin da ya kamata in yi da rana na gama shi kamun nan in kwana. In kuma wanka ne, ma zan yi wanka, in gyara wurin kwanciya na, in tabbatar da duk wani aiki da ya kamata na gama kamun nan.

Eh to launin jakar mu ta kuɗi gaskiya launi ne mai kyau kuma, eh kalan shi kala launi, launin eh jaka kalan shi kala ja ne, jan kala ne. Kuma yana da girma kuma muna kulle shine da tsaro mai kyau, ba wasa.

Eh to ina karɓan kira aiki gaskiya bayan kowane minti goma zuwa ashirin. Eh bana iya ce ga sau kaza ba amma dai ina karɓan kira a aiki sosai sosai. Don aiki wuri lokaci ne in an ce lokacin aiki to gaskiya ana aiki sosai kuma ana kira sosai. So ina karɓan kira a cikin kowane minti ashirin ko ko talatin.

To gaskiya na fi son AC da fanka, saboda fankan iskan fankan ban cika so ba amma AC shi wuri ne ke sanyi kuma za ka yi ka rage, za ka yi ka ƙara shi. To gaskiya ni nafi son, na fi son AC da fanka kuma AC yana da kyau a jiki. Ba ya ɓata jiki, baya ƙara da sauran su amma fanka yana ƙara. Gaskiya ni shiyasa na fi son AC.

Gaskiya hanyar da nake neman izinin hutu shine ina rubutawa, in na rubuta ga izinin hutun da nake nema dalilin da ya sa nake nema izinin hutu kuma yaushe zan tafi izinin hutu in dawo. To ina rubutawa sai in bawa oganmu in tura kuma wasu a sakonni kamar email nasu na kamfani na manya su gani.

Yan da nake tabbatar da ingancin aiki, gaskiya ina tabbatarwa, in duba, in gani, in juna, in duba daga farko har ƙarshe in san, eh wannan aikin ya yi, ya inganta. Kabunan akan malashi. To gaskiya haka nake tabbatar da ingancin aiki. Ina nutsuwa, in duba daga farko har ƙarshe, in duba ba wani damuwa ba matsala.